A lokacin hutu idan za mu yanke shawara muna yawancin zaune tukuna. Eh, mu ɗan yi magana. Idan munɗan yi magana sai mu sa wanda yafimu girma cikin dukkan mu shi muke bashi lokaci ya zauna ya yanke mana shawara.

Eh muna yin wuta da itace, gaskiya ce muna yin wuta da itace. Waƴan su basa son yin wuta da itace amma mu namu daban ne gaskiya dan ce mu, idan ba ma, idan ba mu yi amfani da itace ba, ba zamu dafa abinci ba saboda yana da saurin dafa abinci kuma.

To, zan ce gaskiya wanda muke faɗa da wanni, da wanda mutane suke amfani da shi saboda, ah, farashin da muke yi gaskiya zan ce ba ɗaya bane. Amma, yana dai, zan ce yana nan kusa saboda waɗansu, wanda muke wayan su basa son yin shiru.

Zan ce idan za mu kalla fina-finan Hausa muna amfani da wayar mu ne saboda ba mu da CD wanda za mu dinga sa muna kallo. Sikari zamu ɗauko fim daga yaren gizo-gizo sai mu zo mu sa a wayar mu sai mu kalla. Haka muke kallon fim.

Eh zan ce muna iya ganewa amma ba kowa suke ganewa ba amma ni ina da irin abun da nake bambanta su, su da yaren.

To zan ce kayan aikin da muke amfani da su, ko zan ce to ni gaskiya bani da wani kayan aikin da nake yi amma akwai mutanen da suke amfani da kayan aiki.

Toh gaskiya rashin ƙiran nan da kuke magana yanda muke yi gaskiya ba kamar yanda wasu mutane suke yi ba. Na mu sun ci nan daban-daban amma muna yi muna koyar wa mutane yanda namu yake so da.

Inda nake yi magana a waje, gaskiya a jama'a, wani lokaci ina amfani da Hausa ne, wani lokaci na amfani da Turanci. To abin ba wai bana so yin ba ama inda abin, inda abin nake.

Ka buga, ka buga. Okay, labarin lokacin da na ke yin a wurin aiki na gaskiya, bawani labari sosai amma lokacin dai ina yawancin fitowa yin zuwa aiki kuma.

To zan ce gaskiya a lokacin irin abubuwan nan bana, bana yawancin fita ko kuma in yi magana a kan shi. Saboda ba kowa suke so su dinga jin maganan da kake yi ba. Amma ni idan zan, za na yi magana kan.

To gaskiya zan ce ba wani labarin da zan ba da agame da wannan saboda bana yawancin fita. Masu wanda suke fita ne za su iya bada irin labarin nan. Amma gaskiya zan ce bani ba saboda labarin namu ba kowa suke yi ba. Kuna gane wa?

A idan an yi sabuwar mai jego a gurimu toh gaskiya zan ce ni namiji ne ta yaya zan san yanda ake kula da mai jego a gurin mu amma abin da na sani ana sa ruwa mai zafi wanda ya tafasa sossai tayi wanka dashi. Baya da wannan gaskiya ban san komai kuma dangane da yanda ake ake yin abubuwan can ba.

To gaskiya mutanen anguwan mu idan zasu kula da lafiyar su, suna yin abubuwa daban daban. Akwai wanda suke yi zuwa bacci kawai, akwai wanda nasu kawai cin abinci ne zai taimaka musu su kula da lafiyar su. Akwai wanda kuma gaskiya zance, don ni gaskiya akwai abubuwa daban daban da sukeyi.

Gaskiya ni ba iri wanda na, ba irin mutum da yake kallon fim ba. Ɗa sha ko ni gaskiya ina yawancin kallon fim amma gaskiya bana son fim saboda fim babu ne wanda zan zo, zo na kallo ba sai zan dinga jin daɗi. Ina da aiki, aiki da yawa da nake so haka yasa fim bana son kallon fim.

Eh, gaskiya a game da wannan bansan me zan faɗa baa saboda akwai abubuwa daban-daban. Amma ni bana son yin abubuwan cin soɓoɗa, abun basa yi mun daɗi. Ina yawan cin zama, kai na kwai soɓoɗa. Idan ban zauna ba, zan naftara gaskiya matsala ne.

Ah gaskiya zan ce mutanen irin mutanen nan daban daban ne, ni bana ma kula da su. Idan kaganni nayi fita gaskiya na je wurin aikina ne kawai. Bayan haka bana kula da kowa. Ina zauna, ina zaman ina yin aikina. So abun da ya sama na.

Eh, a wurin aiki muna samun horo har korarwa munayi ga shi nan, ni ma an bani horon amman har an koreni aiki, sauraye aiki. To, ana ba da horo a wurin aiki gaskiya amma ba kullum ba, ba sosai ba saboda muna yin aikin mu da kyau.

To, gaskiya zancen lokaci a ranar da muke fi so zance shine da safe ko kuma da yamma. Kaga lokacin nan, bawon da zai zo ya dinga damun ka, bawon da zai zo ya sa ka takuranka. Da safe lokacin da mutane basu gaga sun farka ba.

Me zai kai ni gidan fim tunda ina da waya? Eh, idan ina son kallon abu zan ɗauka wayana in download na yi shi. Zan ba na zuwa gidan fim saboda gidan fim babu me, babu wajen da ya kamata in je ba to zan ce ba na zuwa gidan fim.

To yaushe nake amfani da abubuwa? Nan zan ce gaskiya, ina yawan ci amfani da kayan aikina da safe kuma da rana, saboda lokacin ne nake samun lokaci in taɓa su. Amma kaga idan dare ya yi bana zuwa kusa da su saboda ba su da amfani kuma sai.

To a lokacin da na koya Hausa a makaranta ne, lokacin a-a muna, mm muna da wani teacher da yake ko-koya mana Hausa. Muna yawan wasa kuma gaskiya yana duka sosai. Awajenshi na koyi Hausa na.

Eh ina rufe baki lokacin hannma. Wani irin mutum ne ni da bazan kulle baki ba lokacin da zanyi hannma. Eh to ba kowa yake son kulle baki lokacin hannma amma ni daban ne, idan zanyi hannma zan kulle bakina saboda yana nuna ni nayi girma ba karamin yaro bane.

Labarin mumbar albarka, albarkar da na ci da shi, na ci gaskiya banda wani saboda, am, ba wai bana son faɗa ba ma abun bai kamata idinga faɗa waje ba. Saboda abin yana da mahimmanci waje na, so bana yawan faɗa shi. So, baza ku haushi baƙo? Hmm, hmm.

To gaskiya ne, ba zan iya ka- eh, kamanta yanda naƙeyin abubwa na ba saboda abubuwan da nawan din gaskiya, na wan ba na so in dinga gaya wa mutane waje ko saboda abin gaskiya bai kamata in dinga gaya wa mutanen waje ba.

Irin wanda nake bayar wa zance gaskiya irin wanda ne yake da mahimmanci wa mutane ba irin wanda zaka zo wani zauna bayan yana yin abu bai san abin da yake yi ba. Wanda nake yi gaskiya zan ce yana da mahimmanci a wajen mutane kuma mutane za su iya koya abubuwa a ciki sosai.

To gaskiya zan ce akwai matsaloli da yawa. Kuma akwai matsaloli da wani matsala ɗin da na sani kawar da shi shine, a, na magance matsalar kuɗi. Saboda idan babu kuɗi ba za ka yi komai ba. Ma-ma matsalar da na yi na mu kuɗi.

Eh ina amfani da ruwan rijiya. Eh ina amfani da, eh ruwan rijiya lokacin da zan yi wanka. Amma bana shan shi saboda yana sani rashin lafiya. Ruwan rijiya ina amfani da shi gaskiya zan ce ina amfani da shi.

Ba na kunnawa abun da ka faɗa ban ma san ma'anan shi ba. Dukansu sun cire su yanzu, ba na kunnawa saboda abin bai da muhimmanci. Abune mai muhimmanci za ka kunna ai amma ni abin bai mun muhimmanci to me yasa zan kunna? Abin ba na kunnawa, gaskiya.

Gidanmu ba mu da sauro so shi ya sa ba na amfani da sauro net. Mutanen da suke da sauro ne suke amfani da sauro net amma mu gidanmu ba mu da sauro saboda muna yawan kulle windon mu, muna yawan kulle ƙofar mu. Haka ya sa sauro basa zuwa cikin ɗakin mu.

Gaskiya ban, banbancin abincin gida da na waje akwai daban daban, saboda abincin gida zaka san yadda aka dafa shi, zaka san waye ya dafa shi, zaka san dame dame aka dafa shi. Amma abincin waje ba zaka san waye ya dafa shi ba, baka ba zaka san me da me aka yi amfani da shi ba. Amma yana da yawanci.

To zan ce yanda muke yi abubuwan nan gaskiya zan ce suna nan da yawa. Akwai wani lokaci suna amfani da wuta, wani lokaci kuma ba ma amfani da wuta. Kamani zan ce gaskiya inda nake nawa suna nan da yawa kuma bana wasa da su.

Toni, zance gaskiya hankali na baya yawan tashi, ban da abun da zan ce wanda zan ce ina yi wanda hankali na na tashi. Saboda haka bana yin wani abubuwa saboda hankali na baya tashi. Amma idan wani lokaci hankali na ya tashi, ina nema wajen ina kwantawa nayi bacci.

To zan ce abin da yake ba mu kaurin gwiwa shine in gan aikin da muke yi yana fitowa. Ba irin wani aiki ba, an gama wahala sai aikin da muka yi ba wani albarka a ciki. Aikin da muke so nayi, yana, ya dinga bada albarka, yana.

Idan ina son in zo, na wuce ina neman waje wanda ba kowa waje shiru shiru ba, wanda zai dami ni. Haka nake son zama. Saboda idan na zauna wajen da akwai mutane gaskiya, yana bani ciwon kai kuma ba ni irin mutum ne banda da bana son ciwon kai.

A'a gaskiya zan ce bana son idan ina magana wani ya zo ya sa baki. Na fi son idan ina abu na in gama maganar kafin wani ya zo ya sa baki yana mun magana. Ba haka ba abun gaskiya na bani haushi saboda haka bana son bakina sai mutanen idan su na faɗa saboda baya.

Ban da gadon da nake amfani da shi saboda okay, yawancin ina da gadon da nake amfani da shi. Wani ƙaramin gado ne kuma a gaskiya yana da kyau. Na yawan jin daɗin shi da na amfani da shi. So gadon ba babba ba ne.

A'a, ni ba na cin tafarnuwa, wanda tsofoffi su ke cin tafarnuwa. Ni kuma ba tsofo bane maiya sa zanci tafarnuwa. Ni gaskiya zan ce ba na son tafarnuwa ko, amma nasan na san mutanen da suke son tafarnuwa sosai.

To aaaa motocin da nake amfani da shi, gaskiya zan ci ni ban da mota ina hawa keke ne, kuma keken kuma zan tabbata keke na da sori ina hawa zan hau ba, bazan zo zan hau keke wanda bai da sori ba. Zai zo ya dinga sani latti a wurin aiki.

To gaskiya ni, irin mutum ne da ba na son yin wasa. Ka tambayeni ne wani wasa na fi so gaskiya zan ce ban da wani wasan da na fi so, so da wasan limaci ina son wannan wasan limaci gaskiya n'na maƙira so da aiki na yana yi warke ni ba na amfani.

To gaskiya, zaman gida, zaman gida a tenancy, ni ban taɓa zauna a gidan tenancy ba, so bazan iya bada labari ba yi, ga yanda gidan tenancy yake ba. Na zama da iyaye na ne saboda su ne suke zama wajen. Manoma da na zama a gidan tenancy da zan faɗa.

Gaskiya zan ce ba na iya hadasa lokacin bacci saboda dai ina bacci sosai. Da ƙar na ke tashi. Don ƙar na tashi ƙarfe biyar ne ko kuma ƙarfe shida na safe. To ba na hadasa lokacin bacci na gaskiya.

A'a gaskiya ni bana son ɗaukar hotuna. Hotuna ne sai na masu wani tsananin da suke da lokacinsu. Ae nifa wannan lokacin ɗaukar hoto me yasa zanje in ɗauka hoto. Gaskiya bana ɗaukar hotuna haka nake son. A wayana ma bana ɗaukar hoto.

A'a, ba na sanya agogon hannu. Agogon hannun mutane ne wanda suke da kuɗi. Ni na da agogon hannu amma in ɗauka. In sanya ne a hannuna shine ke bani matsala. Su bana sa agogon hannu gaskiya saboda agogon hannun bai mun kyau sosai.

A'a bana sanya kayana a yanar gizo saboda ina ganin yanar gizo wajen ne da akwai mutanen da yawa har da mutanen da ba su sani ba. Haka ya sa bana son sa kayana a yanar gizo. Kuma akwai mutanen da suke son sawa. Wani gaske suke, bana son sawa kuma bana sawa.

To gaskiya zance a kan maganan nan, ban da wani abu da zan faɗa sosai. Saboda idan na fara magana yanzu, za'a ce ni ba mutumin kirki bane so bani shiyasa an kwa beni an tambayeni awaje akan maganar na bana bada amsar shi.